Eh to kalan man da nake amfani da shi, man da nake shafawa, ina amfani da mai Vaseline ne. Muna kiran shi mai gurguwa. Shine normal mai da nake amfani da shi kowane lokaci. Na fi sa amfani da shi gaskiya. Domin normal Vaseline ne, bayi da matsala, bayi sa fari, bayi sa wani kaza ba a bleaching da shi. Shiyasa dalilin da nake amfani da man kenan. Ina amfani da mai gurguwa ne.

Lokacin da nake wanke kayayyaki na, ina wanke kayayyaki na yawanci a ƙarshen mako. Anyi shiga ƙarshen mako a lokacin ne nake wanke su. Lokacin ne nake wanke kayayyaki na. Nakan yi wanki na yi komi da komi na a ƙarshen mako ne in sati ya zo ƙarshe, an gama wani abu to ranar Asabar zuwa ranar Lahadi haka. Awai ina rana kunne nake.

Toh na fi son taxi akan bus, saboda ita taxi kana tsaye zaka ganta kuma ba'a tsawaya a ce sai an cika Ita kum bus gaskiya in ka je zaka jira ne za suce sai ta cika za'a tafi ta kuma taxi yanzu-yanzu za ka tsare ta, yanzu-yanzu za ka shiga kuma za ku tafi. Ba matsala, a ba ɓata lokaci. Na fi son taksi akan bos.

Aikin gida da nake yi kullum, nakan yi girki, nakan girka abubuwan da zan ci wani lokaci, sai nakan yi shara. iNa yawan yin shara da wani da, da girki haka. Sune ayyukan gida da na, da nake yi koyaushe. iNa wanke, ina kuma shara, ina kuma girka abinci. iNa girka abinci sosai she.

Eh, ina iya rera waƙa sosai. Akwai waƙoƙin da na iya rerawa da yawa, waƙoƙi dayawa ina son kuma rerawa. Na iya rera waƙa domin ina jin nishaɗi wani lokacin. Nakan rera, na kan rera, na kan rera waƙa sosai. Ina iya rera waƙa, na iya rerawa, na iya rera. Bara ma waƙoƙin da suke mun daɗi sosai na fi rerawa.

To, na fi son zama gaskiya a birni sama da ƙauye. Duk da dai kowanne yana da nashi, yana da nashi mahimmanci amma na fi son zama a birni. Saboda birni zaka samu duk abun da kake so a ko yaushe ka saya da kuɗinka. Wani lokacin kuma in kaje ƙauye, ba komai zaka samu ba. Abun da ya sa na fi son zama a birni ke nan. Na fi son zama a birni. Duk da dai ƙauye ya fi sauƙin rayuwa amma dai zama a birni ya fi kuma ya fi damammaki na yin aiki sosai.

To yanda nake jin yanayi da yi lokaci kamar yanayi, wani irin yanayi yanda dai nake ji, ina jin yanayi gaskiya da daɗi wani lokaci. Baramma yanayin da ake lokacin ana sanyi haka kuma yanayin akwai kuɗi. To wannan yanayin ina jin daɗin shi sosai gaskiya ina san yanayi mai kyau irin waɗannan domin su ne nake, na fi jin daɗin su.

To me kake saya daga kasuwa? Abun da nake saya daga kasuwa, ya danganta da abun da nake so ne. Duk abun da naje da niyyar saya ina sayin shi. Ba wai ina da abu guda ɗaya wanda da ace shine nake saya kullum ba. Ai in dai da kaje kasuwa dole akwai abun da da kaje ka siya da kuɗin ka a wannan ranan. To ina iya sayan komai ma, ya kama da wasu kayan abinci, kayan sawa, kayan ci, kayan wanke wanke, kayan shara, kayan ado, duka ina iya sayan su.

Kana da sa hannu a saƙonni? Ban gane sa hannu a saƙonni ba, kamar, kamar me kenan sa hannu kamar dole security kenan ko kuma me kuke nufi da sa hannu shine ban fahimta ba. Amma saƙonni in za su shigo to ban dai fahimci tambayan ba gaskiya. Ban fahimci me tambayan yake nufi.

To wane malami na fi so? Gaskiya malamin da na fi so lokacin ina makaranta, lokacin na fi son malamin da yake koyar da mu lissafi wato mathematics. Ina san malamin sosai domin yana ɗaukar mu lissafi da kuma PHE Physical and Health Education. To ina san wannan malamin domin ya iya koyarwa kuma ina gane koyarwar shi sosai.

Kai kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri. A gaskiya ni mutum ne wanda gaskiya rubutuna normally koyaushe rubutuna inayin su cikin sauri ne. Gaskiya na iya rubutu da sauri sosai. Dan rubutuna yana da sauri. Dan in na kama rubutu ni ban iya rubutu wai a hankali ba. Da sauri kawai nake kwafen rubutu koya ne kaga safsaf na gama ba tare da ɓata lokaci ba.

Eh wani lokaci ina son kallo, in kalli wata da daddare, in dai har ina firi ba abunda nake ina da wani nakan fito in ina waje ne, nakan kalli farin wata in ga hasken shi. Ina son kalla wata ran amma ba wai ko yaushe bane, tunda dai mutum dai wani lokaci ra'ayi ra'ayi ne, yau ra'ayin ka zai baka kaza, yau ra'ayin ka kuma ya ji bashi kake so ba to. Ina dai son kallo wata da daddare.

To takalmin da na fi so, gaskiya ina son takalmi plats me wanda ƙasan shi shafaffen ƙasa, wanda bayi da tudu kuma ya zamo cross ne, yana da cross jikin takalmin. Ina son kalan wannan takalmin sosai don ya fi mun daɗin tafiya kuma ya zamo baya da nauyi. Ina son shi kuma ya zamo baƙi. Ina son baƙi ne gaskiya a baƙin takalmi, yana min kyau sosai kuma ya zamo cross baya da nauyi plats ƙasan baya da tudu.

Eh ina kunna sanarwar application sosai a wayana, domin akwai abun da nakan je na musamman ma in kunna domin idan saƙo ya shigo ko wani abu ya shigo ya gwada min a notification a wajen sanarwa kenan domin in gani in san cewa eh abu ya shigo. Barinma idan ina jiran shigowar wannan saƙon to nakan sa nakan kunna sanarwa yana shigowa se su sanar da ni sai in gani ya shigo mun.

Eh ina sanya hula, ina sanya hula wani lokaci, barama idan nasa janfa irin na Hausawa to ina son sa hula, ina son sa hulan shi, ina son sa shi da hula. Bayan haka normal ma haka wani lokaci ina sa irin fesen kaf haka, wani lokaci ina son sa shi sosai shima sabida tare min rana. Amma ina sa hula, ina sa hula tabbas ina sa hula.

To gaskiya na fi son, na fi son kayan zaki ko gishiri. Gaskiya na fi son kayan gishiri. Kayan gishiri ya fi mun dadi kuma shine wanda ya ɗan fi lafiya haka kuma yafi dadi. Don duk kayan gishiri ya danganta ne da abun da ya shafi abu ne na wanda ba mutum ba ne yake yin shi. Wannan natural one ne yawanci, su kayan gishiri ba. Nafi san kayan gishiri.

To, gaskiya bana iya tsalle a gida. Bana iya tsalle ko wani abu da dai irin na abun nan bana iya tsalle a gida gaskiya. Da ina gida, normal mutum ba na wani fiye wani, kazar-kazar da wani abubuwa ma da sauri da sauri sosai, ina yin kome ne a hankali. Ballantana ace wai nayi tsalle, bana iya yin tsalle gaskiya sabida kar yara masu gani su zata ko wani abu ne wanda ake wanda yake da wani muhimmanci sosai.

To kayan itace, kayan itacen da na fi so. Ina son kayan itace da dama gaskiya. Ina son aful, ina son ayaba, ina son kankana, ina son lemu, ina son abarba ma. Gaskiya ina da son kayan marmari dai. Kayan marmari yawanci ina san kayan marmari gaskiys amma dai na fi son su irin aful, ayaba, kankana, lemu, kwakwa da dai sauransu. Duk kayan marmari yawanci gaskiya ina son su sosai sosai.

Eh to gaskiya saka bel ya danganta da yanayin kayan da za ka sani. Ba wai kullum ba ne nake sa wando wanda zan sami shi bel. Akwai ranana kunda bana sa, bana sa bel amma dai bana saka bel kullum. Ya danganta da yanayin kayan da na sa ne. In kayan kowanda mai belt ne to dole nakan sa, nakan sami shi amma gaskiya bana sa bel kullum da kagan ni ba kullum nake sa bel.

Eh to, yanayin ɗaki, yanayin ɗakin da na fi so, ina son ɗaki mai ciki da falow haka, da kuma falow haka wanda za a zauna a ɗanyi abunnan da kuma ɗaki bedroom haka, ɗakin bacci kenan a ciki da ba, wanda da a ringa fitowa. Akwai wajen dina kuma wajen cin abinci ina son irin wannan ɗakin.

To, babban nasara da muka samu aiki shine, shine, shine gaskiya, zama lafiya da ma'aikata shine babban nasara don ka zauna lafiya ma wani abu ne, don kuma kwastomomin ka da wani abu. Bayan gashi kuma mun samu bunkasan capital. Saboda haka shine jari ya karu kuma an samu kwastomomi da yawa. Shiyana daga cikin babban nasara da mutum ya samu a wajen aiki kenan.

To dama dole zaka rubuta wannan. Indai ka ɗauki kuɗi a gurin aiki, za ka rubuta ga abun da ka ɗauka. Kafin in da a zo a wajen kuɗin da za a sallameka ne, da a cire to da a zo a cire. In kuma da a bar ma shi kyauta ne dai, da ka dai rubuta shi. Muna rubuta shi a rubuce, a ga me aka kashe kuma me aka, meye ya shigo. Haka ake lissafi. Ko mi a lissafe ake yin shi a rubuce a fef.

Eh bada shawari a gurin aiki wannan dole ne akwai shi. Ina bada shawari wani lokaci akan wani abu. Barin ma wani lokacin aka buƙata ka ce aka tambaye maye shawarinka akan abu kaza, nakan bada nawa shawara. Amma an tambaye ni fa, an kuma wani lokacin ba a tambaye ni ba to suka yi abin da suka ga ya dace to shi ke nan. Amma dai ana ina bada shawari sosai. Barin ma in na ga wani abun ba zai ya yi kyau ba ko zai yi ɓarna, na zance to gaskiya bai kamata a yi abu kaza ba. Kaza, kaza an bada shawari.

Eh ina sanya tabarau lokaci zuwa lokaci amma ba wai kullum bane nake sashi. Ko abin nan ya danganta da yanayin wankan da na yi da irin kayan da na sa da kuma yanayin hasken rana na rana. Amma ina saka tabarau amma ba wai ina saka shi wai ce kullum, kullum nake saka tabarau ba. A'a, ba kullum nake sakawa ba. Ya danganta da yanayin rana da kuma yanayin kayan da na sa.

Gaskiya bana son ya safa kullum. Wani lokaci zuwa lokaci da ina saka safa a ƙafana kuma ya danganta da yanayin takalmin da nasa, da yanayin dressing ɗin da nayi, da irin kayan da nasa kenan. Amma bani saka safa kullum kullum zuwa lokaci zuwa lokaci da kuma yanayin in ana hunturu lokacin sanyi. A lokacin dai ina saka safa amma kuma a hunturun ma ba wai kullum kullum nake saka ba. Bana saka safa kullum kaciya.

To, lokacin da nake shaƙatawa dai yana, yanayin yanda nake shaƙatawa lokacin hutu. Gaskiya ni a lokacin ina hutu, abunda nafi yi gaskiya shine bacci. Nakan wuni a gida ina bacci har zuwa yamma. Wataran nakan wuni ban ma je ko ina ba. Kawai ni ina jin daɗin yin bacci ne yanda nake shaƙatawa. In kuma zan fita to akwai guraren da ɗan da je gurin shaƙatawa, ɗan gurin kalle kalle, stadium da wasu abu de in ɗan yi kallo to shima nakan yi shi. Amma ina son yin bacci sosai.

Ina kallon taurari a dare, na ɗaga kaina na kalli sama dangansu. Ko wane dare indai ana duhu, in ba wai akwai hadiri bane ko ana ruwan sama. Amma indai ba a hadiri ko ruwan sama, dole ina ganin taurari a sama sosai da yawa ma wanda ba za ka iya irga su ba ma ko da wasa iya kallon ka kawai nakan iya gani.

To zama da tsayuwa ya danganta da yanayin abun da kake yi ne. Amma dai ba wanda zai so ya ringa tsayuwa kamar wani dutse. Dole mutum de ya gaji in yana tsayuwa. Amma a zama kuma na fi son zama gaskiya. Ai babu ma haɗi. Ai babu wanda zai so ya ta tsayuwa domin yahwala. Na fi son in zauna, na fi son zama sosai akan tsayuwa.

To, yanda na da nake son dafa ƙwai ya danganta da yanayin da, yanayin da nake so in ci shi ne a wannan rana. Wani lokaci na kan so in dafa shi ne da ruwan zafi. Idan ya dafu, in ci shi da gishiri ko da yaji. Wani lokaci kuma ina son in soya shi. Ina son soya shi in ci shi a soye. To yanayin yanda nake so kenan.

To irin wasan da nake yi a waje wasa ne na raha wanda da a yi shi da baki ba wanda da a yi kokawa ko a jiyo kana taɓa mutum ƙo wani abu bawasa ne dai na tun da dai ba yaro ba ne kai ko kuma da za ka ce za ka yi wani irin wasa. Wasa ne dai na raha da mutanen da kuma masu hankali wanda ka san za su fahimce ka, da za ka fahimce su. Shi ne irin wasan da nake yi.

E ina iya duba namba QR ma idan akasa man nakan yi scanning din shi da waya na ne, sai in haska shi a waya na, in gani sai ya kai ni location wajen da ake so. Ina iya gani nakan haska shine da waya na, nakan gan shi. Na san yanda ake. Ina dubawa ina duba lambar QR ina iya dubawa da wayana zanyi scanning.

Gaskiya amfani da intanet bana da adadin da nake amfani da shi. Don nakan iya wuni a rana ma data na yana buɗe ina amfani da internet koyaushe. Don bazan iya zama ba ba ninduba intanet mai yake faruwa ba nakan duba internet sosai. Ina yawo a intanet. Bani da wani ya addadin time nakan iya budewa 24 awas data na na bude ba tare da na rufe ba. Ina ganin me yake faruwa.

Ooo abincin da nake ci da safe ya wani lokaci nakan tashi nakan sha kunu ne da ƙosai, wataran kuma nakan tashi in sha shayi ne da biredi, wataran kuma nakan ci taliya ne, sufageti ba. Abun da nake ci da safe kenan. Na fi cin wa innan ko yaushe, amma ya danganta da yanayin wata. Ranar na tashi kuma da sha'awan wani abu ma daban zan iya ci.

Toh! Manufa na wata-wata wani lokaci dai ba ka da wani zaɓi, ba ka san me zai faru ba amma manufa na wata-watar gaskiya wani lokaci babu shi fa. Babu wani manufa na wata-wata, duk abin da ya faru a wata-wata to gaskiya, akan, akan tunkare shi ne a lokacin da ya faru kawai amma ba wata manufa na wata-wata, sai dai kuma irin rashin lafiya ko wani abu a kan yi ajiya na kuɗi sabida in ya zo wata-watane shi ma lokaci guda yakan zo kuma lokaci kuma dole sai an kashe.

Danganta kar mu da abokanayen aiki suma muna da kyakyawar danganta ka da kyakyawan alaƙa da juna. Kamar yadda na faɗa, akwai kyakkyawan alaƙa, akwai girmama juna, akwai mutunta juna, ana wasa da dariya, ana yin raha, ayi aiki cikin nishaɗi, cikin jin daɗi. Kowa kuma na girmama kowa, ana gaishe da juna, ana mutunci sosai.

To ya danganta, ya danganta da yanayin yanda ake ne amma kamar seasonal haka lokaci zuwa lokaci, lokacin sallah ko lokacin wani abu ana rabawa wa mutane. Amma in ba haka ba dai yawanci abinci na gida ne kawai wanda ake ci. In ba dai kun yi baƙo ba wani ya zo daga wani guri, shi ne kawai akan iya bashi.

Eh ina, ina kare waya na daga ƙwayar cuta sosai sosai. Daga virus kenan ko kuke nufi ba ƙwayar cuta. To ina kare waya na dai iya ƙoƙari security da wasu abubuwa dai wasu hacking ko wasu abubuwa duk dai muna karewa muna iya ƙoƙarin mu gaskiya mu kare domin muna da abubuwa masu muhimmanci a ciki.

Aa ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai sosai, kamar ruwan lemu, ruwan rake haka da ruwan kankana haka duk ina shansu sosai sosai. Suna da daɗi sosai fa. Baramma ruwan lemu haka ko kuma lemon duka dai lemon tsami kenan duka muna shan ruwansu sosai.

To gaskiya abin da dai nake tsoro ni, ba wani abu bane nake tsoro. Kowai ba wanda dai ya wuce dai kawai ka kiyaye dai ka zauna lafiya amma ba wani abu dai specifically wai ace yau ga abu dai yake ban tsoro ni ba wani komi. Ba abin da nake jin tsoron shi, sai dai ina tsoran Allah kawai. Ina yin iya abin da zanyi in kare kaina kuma daga cutarwa ko wani abu.

Gaskiya ni bana iya jurewa zafi fa. Zafi duk yanda zafi yayi yawa gaskiya bana jurewa. Ni mutum ne wanda ina yawan zufa sosai. Bana, bana, bana jin daɗi da zafi. Bana jurewa zafi. Ina takura sosai, sosai sosai gaskiya ina takura sosai. Ina takura bana iya jure zafi fa.

Eh, normally da safe in mutum ya tashi ya kan ɗan mike jikinshi, ya ɗan wartsake jini haka. Da dai wasu abu makamancin haka. Ina miƙe jiki da safe in na tashi sosai ma, domin in ɗan wartsake jikina. Jikina ya ɗan yi ƙara haka ko ina gaɓoɓin jikina in ɗan warwartsake su domin in ji daɗi a jikina.

To ina yin wanka yawanci sau biyu ne. Nakan yi da safe idan zan fita, nakan yi da kuma yamma. Shi ma idan muka sake dawowa gida, in da yamma zan je madannai kafin mu je wani guri, idan sake yin wanka. Ina yin wanka sau biyu ne, ina yi da safe ina yi da kuma yammaci haka sosai. Wani lokaci in ba na yi wani abu bane ko da zafi, idan zafi ne kuma ina iya yin wanka sau uku, sau huɗu ma.

Eh to nakan duba kalanda amma bawai kullum nake dubawa ba gaskiya nakan iya rike date a kaina, ina abu na in ba wata ran na ɓata a lissafi ba sai na duba. In ba kuma akwai wani abun da nake so nayi planning nayi tanadi kafin lokacin ya zo ba sai in duba kalanda in ga zuwa yaushe ne, saura kwana nawa ne to nakan duba kalanda irin waɗannan abubuwa.

Menene lambar ku mai albarka? To ban fahimci wannan irin lamba, lamba, lamba mai albarka ku ke nufi ba. Gaskiya wannan tambayan ban fahimta ba. Ban fahimci lambar ku mai albarka, lamba, lamba, me lamba mai albarka? To, ni gaskiya ban fahimce shi ba. Ban fahimci wannan tambayan ba. Ya kamata ku yi bayani akan tambayan sai in fahimce ina kuka dosa.

E to ina sauraron rediyo wani lokaci zuwa lokaci amma ba kullum ba ne nake sauraron rediyo wani lokaci sai dai a gida in mama na tana ji na kan saurara amma wai ni da kaina ban cika sawa wai in ji ba amma dai ina saurara ne lokaci zuwa lokaci ba wai kullum ba gaskiya ba kullum nake saurara ba.

To gaskiya ina iya tafiya da nisa sosai sosai gaskiya da ƙafa na. Don ban isa in ƙayyade iya nisan tafiyan da nake ba amma dai ina tafiya sosai da ƙafa. Nakan iya takawa na yi nisa sosai sosai. Bana-- ina iya jure tafiyan ƙafa sosai. Ina iya tafiya mai nisa amma babu adadi gaskiya. Dan duk gun da na ƙayyada don iya zuwa lokaci in na yanke nakan iya takawa. Duk nisan guri nakan iya zuwa ba tare da na gwada gajiyawa ba.

Lokacin da nake cin abincin dare ya danganta daga yanayin lokacin da nake gida ne. Idan na koma gida, kamar an karfe takwas ina nan a gida na kanci, amma ina fucin abincin dare karfe goma gaskiya. Karfe goma na dare na fi nake cin abinci. Na fu ci karfe goma haka na dare. Time din da nafi cin abincin dare kenan.

Eh to gaskiya rubutuna bayi da, ba zan ce rubutuna bayi da kyau amma yana nan dai tsaka-tsakiya, tsaka-tsake. Shi ba za ka ce masa bayi da kyau ko ba za ka ce masa na da kyau sosai ba. Du da dai abokana ya sukan ce rubutuna yana musu kyau amma gaskiya ni dai a yanda nake gani bana wani ganin shi kamar yanda yake da kyau kamar yanda mata suke iya rubutu. Ma dai rubutun dai yana da kyau dai tsaka-tsake.

Lokacin da nake zuwa kasuwa da safe ne, ƙarfe takwas haka nake fita kasuwa. Lokacin da muke buɗe shago kenan da safe, ƙarfe takwas dai haka. Time din da ake fita kenan. Kowa kafin takwas mutum na hanya, ya samu zuwa takwas ka isa gurin aiki. Ka zo za a buɗe shago tare da kai.

Eh to idan babu wutan lantarki ina amfani da wayana ne gaskiya. Ina wasu abubuwan da nake baya sa wayan daina yin wani abu. Sabida da wayana in akwai caji to dan in babu ma caji a wayana akwai fawa ban. To nakan yi duk abubuwan da na saba yi ko da wutan lantarki ko babu gaskiya.

Ok, yanda nake tofa miyau ban gane yanda nake tofa miyau ba gaskiya. Wannan tambayan ban fahimci tambayan nan ba. Ina ne kake tofa miyau? Me miyau? Ni ban san wani kalma miyau ba gaskiya. Shine yawu ko kuma me kuke nufi? In yawu ne, nakan tofar da yawu a ƙasa, ne na take, na sa a ƙasa na rufe. Shine kawai.

Eh to, lokacinda nake fara aiki, kullum dai nafi fara aiki da safe ƙarfe takwas haka. Ina dan fara aikin mu kenan shine lokacinda muke fara aiki da safe. Misalin ƙarfe takwas haka shine lokacin da muka fi fara aiki ko kuma nima nake fara aiki na ƙarfe takwas ne haka na safe.

To, abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki dai ba wani abu bane kamar muka kostomomi suna zuwa, suna yawan zuwa siyan kaya. Haka ana cika a gurin, to yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ji mu ringa yin aiki kawai. Babu ƙaƙƙautawa, babu gajiya. Wannan yana daga ciki muga kwastomomi suna zuwa kuma suna gwada jindadin su haka yana kwara ba mu ƙwarin gwiwa su.

Miya, kalan miyan dai da nafi so, nafi son, ina son miyan, miyan stew haka. Ina son miyan stew. Bayan miyan stew ina son kamar miya na tuwo. Ina son miyan egusi sosai, sosai. Ina son shi. Ina son wannan miyan ma sosai a buna. Yana min daɗi. Miyan stew, da kuma miyan egusi, suna mun daɗi.

Eh ina amfani da kunne a waya, ina saka shi a kunnena domin in saurari magana in ba da amsa. Ina waya wani lokaci kuma nakan sa wayana a, nakan ƙara bolum ɗin a hansfuriyl kenan he rin gaji ba tare da na ɗaura wayan a kunnena ba. Wani lokaci ina haka amma ina amfani da kunnena sosai.

To, abin da nake son canja a wurin aiki kaman salo ne na aiki wani lokaci ko inda muna aiki da su suna aiki kaman ba za su yi ba, ba su da hazaƙa kuma suna yi kaman suna sa wasa su. Ina so in canja wannan salon gaskiya. Na san yanda zan yi in canja domin kowa ya ji daɗin yin aiki yadda ya dace kuma cikin kwanciyar hankali.